Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata almost a rana ba adadi. Dan da wayata yawanci nake aiki ko nake amfani. So yawanci duk lokacin da na ga an ƙira ni ko kuma na ga zan yi amfani da intanet da suransu, so dole zan kunna wayata in yi amfani da ita. Gaskiya yanda yana amfani da waya, ina amfani da wayata babu adadi. Ba adadi ba zan iya faɗan sau nawa nake amfani da wayata ba. Ina amfani da wayata almost kusan a rana, a 24 hours almost zan iya cewa ina amfani da wayana kusan 20 hours ina aiki da waya a kiyasta kenan. So shine iya abun da zan iya faɗa.